Kana shan ruwa mai sanyi? A lokacin zafi musamman, a ranuka da rana tsanani a haske, mutane da yawa kan fi son shan ruwa mai sanyi domin sanyaya jiki. Shan ruwa mai sanyi yana sa mutum ya ji dadi a take kuma yana rage jin gajiya. Yaushe ka fi shan ruwa mai sanyi? Wasu mutane suna shansa bayan sun dawo daga aiki ko tafiya mai nisa, lokacin da jiki ya gaji. A irin wannan lokaci, ruwa mai sanyi kan ba da natsuwa da sauƙi. Wasu kuma suna shansa bayan cin abinci. Duk da cewa wasu na ganin ruwan dumi ya fi dacewa. Kana shan ruwa mai sanyi akai-akai ne? Duk da dadinsa, ba kowa ke shan ruwa mai sanyi akai-akai ba. Wasu suna kauce masa saboda lafiyar makogwaro ko ciki. A saboda haka, mutum yana zabar abin da ya fi dacewa da jikinsa. Wane ruwa ka fi so, mai sanyi sosai ko wanda baiyi da sanyi kwarai ba? A ganina, ruwan da ya yi sanyi amma ba kwarai ba ya fi dacewa. Yana sanyaya jiki ba tare da jawo matsala ba. A karshe, shan ruwa mai sanyi lamari ne da ya danganci ɗabi'a da yanayin jiki. Abin da ya fi muhimmanci shi ne a tabbatar ana shan isashen ruwa a kullum, ko mai sanyi ne ko ba mai sanyi ba, domin lafiyar jiki ya fi kome.

Wane launi labule ku suke a gida? Launin labule yana taka muhimmiyar rawa wajen kyawun ɗaki, domin shine abun farko da ido ke iya hangowa idan aka shiga ɗaki. A gidana ina son labule masu launi mai sauƙi da sanyaya ido. Ka fi son launi mai haske ne ko mai duhu? Wasu mutane suna son launaku masu haske kamar fari, cream ko shuɗi mai laushi, domin suna sa ɗaki ya yi fa- fadi kuma ya cika da haske. Wasu kuma suna son launuka masu duhu kamar ruwan kasa ko shuɗi mai zurfi, waɗanda ke ba da salo da kyalli na musamman. Me yasa ka zabi wannan launin? A yawancin lokuta ana zaben launi labule ne bisa launin bango da kayan ɗaki. Idan launukan sun dace da juna, ɗaki kan yi kyau sosai kuma ya zama mai natsuwa. Haka kuma launi mai kyau yana iya shafar yanayin zuciya da kwanciyar hankali. Kana canza labule lokaci lokaci? Wasu mutane suna canza labule bisa yanayi ko lokaci. Misali lokacin zafi ko sanyi. Canza labule na iya ba da sabon salo ga ɗaki ba tare da kashe kuɗi mai yawa ba. A ƙarshe, launin labule ba abu ne na ado kaɗai ba. Yana nuna dandanon mai gida da yadda yake son yanayin zamansa. Zaben launi mai kyau yana sa gida ya zama wurin jin daɗi da kwanciyan hankali.

Kana iya dinka tufafi? A yau, iya dinka tufafi ƙwarewa ce mai matuƙar amfani. Wasu mutane sun koya ta ne tun suna yara, wasu kuma daga baya suka koya saboda sha'awa ko buƙatar rayuwa. Duk da haka, dinka sana'a ce da ke buƙatar haƙuri da ƙwarewa. A ina ka koya dinki? Wasu sun koya ne a wurin masu dinki, ta hanyar zama almajiri ko koyon sana'a. Wasu suna son koya ta hanyar makaranta ko koyon mai tsaye daga iyaye da ƴan uwa. A yanzu ma wasu suna koya ta amfani da bidiyo da koyarwa ta yanar gizo. Wane irin tufafi kake iya dinkawa? Wasu suna iya dinka tufafin yau da kullum kamar riga da wando. Wasu kuma sun ƙware wajen dinka kaya na biki ko na gargajiya. Duk irin tufafin da mutum yake iya dinkawa yana buƙatar samun aunawa, yanka da amfani da injin dinki ko hannu. Me ya sa iya dinki tufafi yake da muhimmanci? Iya dinki yana taimakawa mutum ya gyara tufafinsa idan sun tsage ko kuma ya gyara sabin tufafi bisa yadda yake so. Haka kuma sana'ar dinki na iya zama hanyar samun kuɗi da dogaro da kai. A ƙarshe, iya dinki tufafi ba fasaha bace kawai, sana'a ce da ke haɗa ƙirƙira da aiki tukuru. Duk wanda ya ƙware a dinki yana da damar nuna basira, tallafawa kansa kuma ya ba da gudumawa ga al'umma ta hanyar aikinsa.

Menene abin sha da kake fi so? Abin sha yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa yau da kullum, domin yana taimakawa wajen sanyaya jiki da ƙara ƙarfi. Mutane suna da zaɓe daban-daban, waɗannan dandano al'ada da ɗayagi. Kana fi son abin sha na gargajiya ne ko na zamani? Wasu mutane suna son abin sha na gargajiya kamar kunu, fura da nono ko zobo domin suna da daɗi kuma suna da alaƙa da al'adu. Wasu kuma suna fi shar warwara abin sha na zamani kamar ruwan 'ya'yan itace ko lemu mai sanyi. Me yasa kana son wannan abin sha? A wasu lokuta dandano ne ke jan hankali, a wasu kuma amfani abin sha ga lafiya.

Yaushe kake cin abincin dare? Lokacin cin abinci dare ya bambanta daga mutum zuwa mutum, amma gaba daya ana ganin cewa yana tsakanin ƙarfe shida na yamma zuwa ƙarfe tara na dare. Shin abinci a lokaci mai kyau yana taimakawa wajen narkar da abinci da samun kwanciyar barci mai kyau. Kana fi son cin abinci dare da wuri ko a baya? Wasu suna son cin abincin dare da wuri domin bayan haka za su iya hutawa kafin su kwanta barci. Wasu kuma suna cin da baya saboda aiki ko wasu ayyuka sun ja masu lokaci. Yana da kyau a daidaita lokaci domin kada abinci ya jawo wahala narkewa. Me ka fi so a ci da dare? Wasu mutane suna son abinci mai nauyi kamar shinkafa, tuwo ko nama, wasu kuma abinci mai sauƙi kawai kamar miya, salak ko kayan lambu. Zaɓin abinci yana shafar yadda jiki zai ji bayan cin abinci, musamman kafin barci. Yana-- kana cin abincin dare ne a gida ko a waje? A gida sau da yawa abinci yana da tsafta kuma an shirya shi da kyau. Amma wasu lokuta ana fita waje domin cin abinci a gidan abinci, musamman idan akwai taro ko nishadi. A ƙarshe, lokacin cin abincin dare yana da matuƙar muhimmanci ga lafiya da jin daɗi. Cin abinci a daidai lokaci, daidai nauyi da wurin da ya dace yana taimakawa jiki ya samu kuzari da kwanciyar hankali kafin barci.

Yaya kake zubar da shara a gida ko wajen aiki? Zubar da shara hanya ce mai muhimmanci domin tsaftar muhalli da kiyaye lafiya. Idan ba a kula da shara yadda ya kamata ba, zai iya jawo wari, cututtuka da kuma tabarbarewar yanayi. Kana ware shara ne kafin zubarwa? A yawancin lokuta, ina rarraba shara zuwa na uku: roba, takarda, abinci da sauran shara. Wannan yana saukaka wajen sake amfani da su ko zubar da su a wuraren da suka dace. Misali, roba da takarda na iya shiga wajen sake amfani, yayin da abinci zai je wurin da ake yin shara ta halitta. Yaushe ka fi zubar da shara? Wasu suna zubar da shara a safe kafin fita aiki, wasu kuma a yamma bayan an gama amfani da abubuwa a rana. Tsarin lokaci yana taimakawa a gida ko wuri ya kasance tsafta a kullum. Kana amfani da wuraren shara ne musamman ko kawai a wurin da ya dace? A gidaje da yawa, akwai kwandon shara da aka ware domin nau'ikan daban-daban. Yin hakan yana taimakawa wajen tsaftar gida da kuma rage gurbatar muhalli. A ƙarshe, yadda mutum yake zubar da shara yana nuna tarbiyya da kula da lafiya. Zubar da shara cikin tsari da tsafta yana sa gida da muhalli su kasance lafiya kuma yana rage matsaloli ga mutane da dabbobi.

Kana tara tsabar kudi a kullum? Tara tsabar kudi ɗabi'a ce mai kyau da ke taimakawa wajen tanadin kudi don bukatu na gaggawa ko manyan abubuwan da ake shirin saya a gaba. Mutane da yawa suna ganin tarawa hanyar koya tari da hankali wajen amfani da kudi. Yaya kake tara tsabar kudi? Wasu mutane suna amfani da aljuhun tsabar kudi ko akwati na musamman a gida, wasu kuma suna adana su a banki ko a hanyar lantarki domin tsabta. Muhimmanci shi ne a rarraba kuɗin da za a iya amfani da su nan take da kuma waɗanda za a ajiye suna dogon lokaci. Kana tara tsabar kudi ne akai akai ko lokaci lokaci? Wasu mutane suna tara duk lokacin da suka samu koda, ko da gani ne, wasu kuma suna tanadi a karshen mako ko wata domin ganin adadin ya zama mai amfani. Tsari mai kyau yana taimakawa mutum ya cima burinsa cikin sauƙi. Me yasa kake tara tsabar kudi? A lokacin kuka, mutane suna tara kudi domin abubuwa na gaggawa, sayen kayan gida ko wasu manyan bukatu. Haka kuma, tarawa yana koyar da jimrewa da sarrafa abin da mutum ke da shi. A karshe, tara tsabar kudi sana'a ce mai amfani a rayuwa. Idan aka yi shi da hankali, yana ba da damar samun kwanciyar hankali, rage matsin kudi, kuma yana koya wa mutum yadda zai tsara rayuwarsa ta kudi cikin tsari.

Kana son wurare masu hayaniya? Wurare masu hayaniya suna da bambancin tarihi ga mutane. Wasu suna jin daɗin hayaniya da ta ke nuna cikar rayuwa, yayin da wasu ke son wurare masu nutsuwa domin samun kwanciyar hankali. Me ya sa kake son ko rashin son wurare masu hayaniya? Idan mutum yana son hayaniya, yawanci yana jin daɗin zama cikin jama'a, sauraron, sauraron kiram mutane da jin motsin abubuwa a kusa. Idan kuwa ba ka son hayaniya, hakan na nuna kana bukatar natsuwa domin tunani, hutawa ko mayar da hankali kan aikin da kake yi. A ƙarshe, son ko rashin son wurare masu hayaniya yana nuna halayen mutane, mutum da yanayin da yake jin daɗi. Fahimtar wannan na taimakawa wajen zaɓen wuraren da suka fi dacewa da jin daɗin rayuwa, aiki ko hutu.

Kana jin kukan zakara da safe? A wurare da dama, musamman a kauyuka, kukan zakara alama ce ta farkon safiya. Kafin rana ta fito sosai, sai a ji zakara yana kuka. Yana sanar da mutane cewa lokaci ya yi na farkawa da fara ayyuka yau da kullum. Yaya kake jin idan ka ji kukan zakara? Wasu mutane suna jin dadinsa domin yana tuna masu da nutsuwar safiya da rayuwar gargajiya. Wasu kuma suna ganin yana tayar da su daga barci da wuri fiye da yadda suke so. Duk da haka, kukan zakara yana zama wani bangare na rayuwa ga waɗanda suka saba da shi. Kana jin kukan zakara a kai a kai ne ko lokaci lokaci? A wasu wurare, musamman a cikin birane, ba kasafai ake jin kukan zakara ba. Amma a kauyuka ko unguwanin da ake kiwon kaji, kukan zakara yana zama abu na yau da kullum, kusan kowace safiya. Me kake yi bayan ka ji kukan zakara? Ga wasu, hakan na zama alama tashi don yin sallah ko fara shirin aiki. Ga wasu kuma, sai su juya su ci gaba da barci. Duk ya danganta da tsarin rayuwa da abin da mutum ya saba. A karshe, kukan zakara da safe ba sauti kaɗai ba ne. Alama ce ta sabon yini, sabuwar dama, da kuma ci gaba da rayuwa. Ga masu jin dadinsa, yana kawo nutsuwa, ga wasu kuma yana tunasar da su cewa lokaci baya jira.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Wannan tambaya tana da amsa iri-iri, domin abin da mutum yake gani a matsayin rana mafi kyau yana danganta ga aikinsa, hutunsa da yadda yake tsara rayuwarsa. Kowace rana tana da nata ma'ana da amfani. Kana ganin Asabar ko Lahadi ce mafi kyau? Ga mutane da yawa, ranakun ƙarshen mako sune mafi daɗi domin lokaci ne na hutu daga aiki ko makaranta. A waɗannan ranaku, mutane kan samu damar hutawa, yin nishaɗi ko zama tare da iyali da abokai ba tare da matsin lokaci ba. Ko kana ganin wata rana ta aiki ce mafi kyau? Wasu mutane suna son Litinin ko Talata saboda suna jin kuzari a farkon mako. A irin waɗannan ranaku, mutum kan fi mai da hankali wajen tsara ayyuka da cim ma manufofi kafin mako ya yi nisa. Me ya sa kake ganin wannan rana ta fi kyau? Wata rana na iya zama mafi kyau saboda nasara da ake samu a cikinta, ko kuma saboda natsuwar da take kawowa. Wani lokaci kuma rana tana da muhimmanci ne saboda ibada, taro ko al'ada ta musamman. A ƙarshe, mafi kyawun rana a mako ba lallai ta zama ɗaya ga kowa ba. Abin da ya fi muhimmanci shi ne yadda mutum ke amfani da kowace rana cikin hikima, domin kowace rana tana ce ta yin aiki, koyo da jin daɗin rayuwa.

Sau nawa kake kallon madubi a rana? Ga mutane da yawa, kallon madubi abu ne na yau da kullum, musamman da safe kafin fita ko lokacin shiryawa. Madubi yana taimakawa mutum ya tabbatar da kamaninsa da yadda yake shirya kansa. Yaushe ka fi yawan kallon madubi? Wasu suna kallonsa da safe don gyara fuska, gyara gashi ko tabbatar da tufafi sunyi kyau. Wasu kuma suna kallonsa kafin su fita waje ko kafin wani muhimmin taro. A wasu lokuta, ana kallon madubi ne kawai don tabbatar da komai yana daidai. Mai kake nema idan ka kalli madubi? Wasu suna duban tsafta da tsari, wasu kuma suna amfani da madubi wajen gyaran kaya ko kayan ado. A wani lokaci kuma, kallon madubi yana sa mutum ya yi tunani game da kansa da yadda yake ji a wancan lokaci. Kana ganin kallon madubi yana da amfani? Eh, yana taimakawa mutum ya kula da kamuninsa da lafiyarsa. Amma duk da haka, yana da kyau kada a yawaita kallon madubi fiye da kima, domin muhimmancin mutum bai ta'allaka ne kawai ga kamani ba. A ƙarshe, kallon madubi wani bangare ne na rayuwa yau da kullum. Idan aka yi shi cikin daidaito, yana taimakawa mutum ya kasance cikin tsari da kwanciyar hankali tare da ƙara amincewa da kai.

Kana iya ɗaure kuli? Iya ɗaure kuli kwarewa ce mai amfani a rayuwar yau da kullum. Ana buƙatar kuli a wurare da dama, kamar ɗaure takalmi, ɗaure kaya ko aikin hannu a gida da waje. A ina ka koya ɗaure kuli? Wasu sun koya tun suna yara, musamman lokacin koyan ɗaure takalmi ko taimakawa manya a ayyuka. Wasu kuma sun koya ne daga aiki ko sana'a, inda ake buƙatar ɗaure ajiyar ko zare cikin ƙarfi da tsari. Wane irin kuli kake iya ɗaurewa? Akwai kuli masu sauƙi da ake amfani da su a kullum, akwai kuma masu ƙarfi da ake amfani da su wajen aiki mai nauyi. Sanin irin kulin da ya dace da aiki yana taimakawa mutum yayi aiki cikin sauƙi da tsaro. Me amfanin iya ɗaure kuli? Iya ɗaure kuli yana taimakawa wajen adana lokaci, gujewa matsala da tauta da abubuwa su kasance a wuri daya. Wasu lokuta rashin sani ɗaure kuli na iya jawo asara, kaya ko wahala a aiki. A ƙarshe, ɗaure kuli ba abu ne mai wahala ba, amma kwarewa ce mai muhimmanci. Duk wanda ya iya ɗaure kuli yana da sauƙin tin ga ayyuka da dama a rayuwa ta yau da kullum.

Kana yin motsa jiki kullum? Motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki da ta zuciya. Duk da cewa ba kowa ke samun damar yin sa a kullum ba, amma duk motsa jiki da ake yi yana da amfani ga jiki. Wane irin motsa jiki kake yi? Wasu mutane suna yin tafiya mai sauri, gudu ko wasan motsa jiki kamar kwando da motsa jiki na ɗakin motsa jiki. Wasu kuma suna yin motsa jiki a gida, kamar lanƙwasawa, tsalle-tsalle ko atisaye na sauƙi. Yaushe ka yi motsa jiki? Wasu suna yin sa safe domin faraya da kutare, wasu kuma da yamma bayan gajiyar aiki. Lokacin, lokacin yin motsa jiki yana danganta da tsarin rayuwa da lokaci da mutum ya fi jin sauƙi. Me ya sa motsa jiki yake da muhimmanci a gare ka? Yana taimakawa wajen ƙarfafa tsokoki, rage gajiya da inganta lafiyar zuciya. Haka kuwa motsa jiki yana rage damuwa kuma yana sa mutum ya ji annashuwa. A ƙarshe, yin motsa jiki ba sai yana zama mai wahala ba. Abin da ya fi muhimmanci shine a riƙa yin sa akai akai gwargwadon iko domin kula da lafiya, ƙarfi da jin daɗin rayuwa.

Kana duba daftarin kuɗi akai-akai? Duba daftarin kuɗi abu ne mai muhimmanci domin sanin yadda kuɗi ke shigowa da kuma yadda ake kashe su. Wannan yana taimakawa mutum ya fahimci halin da kudinsa ke ciki da kuma yadda zai tsara rayuwarsa ta kuɗi. Yaushe ka fi duba daftarin kuɗi? Wasu mutane suna dubawa a ƙarshen mako, wasu kuma a ƙarshen wata. Ni ina ganin duba daftarin kuɗi akai-akai yana taimakawa wajen gano inda ake kashe kuɗi, inda ake ƙima da kuma inda za'a iya rage shi. Me kake nema idan kana duba daftarin kuɗi? Ina duba kuɗin da na kashe a abubuwa daban-daban kamar abinci, sufuri da sauran buƙatu. Haka kuma ina duba ko akwai wani kuskure ko abin da ban shirya ba da ya shafi kuɗi. Me amfanin duba daftarin kuɗi? Yana taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi, tanadi da kuma gujewa matsin kuɗi. Idan mutum ya san inda kudinsa ke tafiya, zai fi iya yanke shawara mai kyau a nan gaba. A ƙarshe, duba daftarin kuɗi alama ce ta kulawa da rayuwa. Duk wanda ya saba da wannan dabi'a yana da damar samun tari, kwanciyar hankali da ingantacciyar rayuwar kuɗi.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantaka mai kyau tsakanin ma'aikaci da shugaban aiki tanada matukar mahimmanci wajen samun nasarar aiki da kwanciyar hankali idan akwai fahimta da girmamawa a tsakanin juna, aiki kan gudanar cikin sauƙi. Yaya kuke mu'amala da juna a kullum? A yawancin lokuta, mu'amala tana kasancewa cikin ladabi da mutunta juna. Shugaban aiki yana bada umarni da jagora, ni kuma ina kokarin aiwatar da ayyuka yadda ya dace. Idan akwai matsala ko rashin fahimta, ana tattaunawa cikin natsuwa domin a samu mafita. Kana jin kana iya fadin ra'ayinka ga shugaban aiki? Iya bayyana ra'ayi yana da muhimmanci. Idan shugaban aiki yana sauraron ma'aikata, hakan yana ƙara ƙwarin giwa da jin ana daraja mutum. A irin wannan yanayi, ma'aikata kan fi bada gudumawarsa mai amfani da cigaban aiki. Yaya shugaban aiki ke tallafa maka? Tallafi na iya kasancewa ta hanyar shawarwari, horo ko ƙarfafawa idan an yi aiki mai kyau. Irin wannan goyon bayan yana sa ma'aikaci ya ƙara ƙoƙari kuma ya ji dadin aikinsa. A ƙarshe, kyakkyawar dangantaka da shugaban aiki tana gina amana, haɗin kai da inganci a wurin aiki. Idan aka kula da wannan dangantaka, ba wai aiki kaɗai zai inganta ba har ma da jin dadin kowa a cikin muhalli na aiki.

Wane irin burodi kake fi so? Burodi abinci ne da mutane da yawa ke ci a kullum, musamman da safe ko a matsayin abin ciye ciye. Akwai nau'o'in burodi daban-daban, kuma kowa yana da irin wanda ya fi burge shi. Kana fi son buredi mai taushi ne ko mai kauri. Wasu mutane suna son burodi mai taushi saboda saukincinsa da laushinsa, wasu kuma suna fi son mai kauri ko mai ɗan tauri. Zan zan iya cinshi da shayi da madara ko miya. Kana son burodi fari ne ko na alkama? Burodi fari yanada dandano mai sauki kuma yana yawan samuwa amma burodi na alkama yana da amfani ga lafiya domin yana dauke da si sinadarai masu ƙarfi da ke taimakawa jiki. Wasu mutane suna zabar burodi bisa lafiyarsu ko shawawarin likita. Yaushe ka fi cin burodi? Wasu suna cin sa da safe kafin fita aiki ko makaranta, wasu kuma a rana ko da dare. Burodi yana da sauƙin hadawa da abubuwa da dama kamar ƙwai, mangyaɗa ko zuma. A ƙarshe, zabin irin burodi da kake fi so yana nuna dandanonka da salon rayuwan ka. Ko wane iri ne, ko wane iri ne, burodi yana da matsayi na musamman a abinci yau da kullum saboda sauƙinsa da wadatarsa.